Ni ina ajiye kuɗina a banki ne. A cikin banki nake ajiye kuɗina. So yanda nake ajiye kuɗina kenan a banki kuma in ba na son ajiye a banki kuma zan sa cikin aljihuna. So yanda nake ajiye kuɗina kenan, in sa a banki ko kuma in ajiye a cikin aljihuna. Abubuwa guda biyu nan ne nake amfani dan ajiye kuɗina.

Ina amfani da waya na kowane rana ne fa. Ko wane rana nake amfani da waya na. Bana kirga ma sosai amma ni dai na san kowane rana nake amfani, daga safe har dare nake amfani da waya na. Bana kirga wa su. Ban san son nawa nake amfani da shi ba amma dai ko wane lokaci nake amfani da waya na, daga safe har da daddare.

Ah muna ajiye makullin mu a gida ne. Muna ajiye a gida a wardrobe ne nake ajiye makullin na domin bana so su bata. So na ajiye su a gida na a cikin wardrobe na ko kuma a juna kowanne amma dai a gida na a cikin wardrobe na yana saba ajiye su makullin shago na.

Tambayan nan da kun tambaye ni ban gane sosai ba. Kun ce kana siman ta mufar tares tares. Wallahi bangane tambayan nan ba. Ko ta tambayan, tambayan ban gane shi ba. Ban gane ba. So ban san, ban san, yan da zan ansa tambayan ba. Ban san ya sunne ba. Da za mu bayarwa.

Ka, ban iya tuƙan mota ba fa kwata-kwata. Domin, uh, ban, ban taɓa koyan tuƙan mota ba. Machine ne kawai na iya tuƙa wa. Ma mota, ban taɓa tuƙa mota ba. Ban gwada tuƙa mota ba kwata-kwata so. Mota ya zama abin da ban, da ban iya tuƙa ba. Ban iya tuƙa mota domin ba, ba, ban riga na koya ya, ba riga na koya yanda ana tuƙa mota.

Eh ina suna don ayuka sosai. Eh ina abubuwa don ayyuka sosai sosai. So eh, eh ina yi sosai. Abin da zan iya faɗa ake nan ina yi sosai.

Kun ce yaya kake kula da gashin ku? A'a ban san yanayin muna kula da gashin mu ba fa. Wallahi ban sani ba. Domin bani bane nake kula da gashin wani yarinyar gidan mu ne yana kula da shi. Ban san yanayin yana kula da shi ba. So ban samu da zan faɗa ba. So ban san yanayin muke kula da gashin mu ba.